Kana iya kunna wuta, ƙwarai kuwa ai wuta koma wane irine? In kana maganan wuta ko maganan wutan NEPA ko maganan wutan gawayi ko maganan wutan ice, duk wutan da kake magana ina iya kunna shi sabida duk waʼyinnan wutan ba wani a abu mai wahala bane. Abune dazan iya yanzu dakuma zan iya anjima tun ina yaro na iya kunna wuta ko da wutan lantarki ne. Kunna wuta ba abu mai wuya bane sannan kuma abu ne da ya kama ko kusan kowane gida. Dole ne ka yarda a ciki.

Yaya kake son zama? Wato zama dai gaskiya, ina son zama a kan kujera ya ɗan fi daɗi. Yafi zama a kan tabarma daɗi, ya fi zama kuma a kan gado daɗi. Idan zaka zauna ka miƙa da ƙafafunka kuma ka ji daɗin al'amarin, duk da dai gaskiya so da dama zaka ga mutane sun fi zama a tabarma saboda ba kujeru da dama, indai ba wai a ofis kake ba ko gurin aiki, zaka ga ba daman ka samu wainnan irin zaman da nake maganansa yanzu. Amma dai zama dai gaskiya nafi gane ma in zauna a kan kujera wanda ƙafa na zan miƙar dashi in kuma samu in zauna da baya na a jingine. Wato wannan zaman kuma ka gan in akan tabarma ne, zai wuya ka samu irin wannan zaman saboda zama ne mai matukar a wuya a kan tabarma, zaka samu shi ne a kan a kujera.

Kana yin motsa jiki kullum? Wato motsa jiki yana da matuƙar amfani, amma dai ba kowa ke motsawa kullum ba. To ni yanzu ina yin tafiya ƙasa don motsa jiki wannan kullum ne. Amma ainihin abin da ake cewa motsa jiki kamar gudu, gaskiya bana yin shi sau ɗaya a sati. Ina ƙoƙarin daidai gwargwado dai in ga ina yi fiye da sau ɗaya a sati. Amma babbar matsalan shine ba lokaci a gurin aiki. Tun da kullum muke zuwa aiki, ba lokaci na samu ka huta kuma ka ɗan taɓa wannan ƙwallon. To abun ne sai haƙuri amma duk sanda muka samu wani aikin da za mu samu, mu samu lokaci mu motsa jiki. Dan shi ma motsa jiki yana da matuƙar amfani sosai. A yanzu dai, ah takai tace bayanin da muke yi da ku yanzu, motsa jiki bana yi kullum. Sau ɗaya nake yi a sati wanda ina ƙoƙarin in ga yadda za'a yi a samu sauyi, a samu wani ci gaba wuce yanda muke yi. Mutane suna mamakin me zai sa mutum ya ciya ƙoshi kuma ya je yana ta motsa jiki. To wato motsa jiki yanada amfani ga kwan jiki wanda duk zakaga ka motsa kuma ka samu lafiya wanda kuma in Allah ya yadda sai ka ga kai da zuwa asibiti ya ragu a kan mu. Soron mutanen da kullum kullum suna hanyan asibiti don neman lafiya.